Kana taunawa goro. Goro yana nufin kana magana ne a kan goro. Goro wani muhimmin abu ne a al'adar Hausawa da masu ƙabilu a Najeriya. Ana amfani da goro wajen taro, musamman a lokacin aure, suna ko salhu. Idan aka kai ziyara ko neman aure, ana kai goro a matsayin girmamawa da nuna mutunci. Goro yana da dandaci, amma mutane da yawa suna taunana saboda yana basu kuzari kuma yana sa mutum ya kasance a farke. A wasu lokuta ana raba goro domin nuna zumunci da haɗin kai tsakanin mutane. Saboda haka idan aka ce kana taunawa goro, ana iya nufin kana magana a kan muhimmancinsa ko kuma kana tauna shi a zahiri. Goro yana da daraja sosai a al'adarmu.

Sau nawa kake yankan farce. Tambaya ce mai muhimmanci da ta shafi tsafta da kula da jiki. Yankan farce yana daga cikin abubuwan da ke taimakawa mutum ya kasance cikin tsabta da ƙoshin lafiya. Idan farce ya yi tsawo sosai, zai iya tara datti da ƙwayoyin cuta, wanda hakan zai iya jawo rashin lafiya. Saboda haka yana da kyau mutum ya saba yanke farcensa akai-akai, musamman a kalla sau, a ƙalla sau ɗaya a mako ko duk lokacin da ya lora sun yi tsawo. Hakan yana nuna tsafta, kulawa da kai da kuma ladabi a cikin jama'a. Don haka tambayar sau nawa kake yanka farce bakon, ba wani tambaya ba ce da kullum ana ta, ta, ana tunatawa ce game da muhimmancin tsafta da kula da lafiyar jiki.

Yaya kake shirya ayyuka? Shirya aiki yana taimakawa mutum ya san abin da zai fara yi da kuma yadda zai kamala shi cikin sauƙi. Idan mutum yana da tsari, baya rikicewa kuma yana iya amfani da lokacinsa yadda ya kamata. Domin shirya ayyuka, yana da kyau mutum ya fara da rubuta abubuwan da yake yi da yake son yi a rana, sannan ya ware lokaci ga kowane aiki. Gwargwadon muhimmucinsa a fara da ba fi muhimmanci, sannan a bi da sauran a hankali. Shirya ayyuka yana kawo nasara, rage gajiya kuma yana sa mutum ya zama mai nagarta da himma. Saboda haka, koyon yadda ake shirya ayyuka yana da matuƙar amfani a rayuwa yau da kullum.